Ina wanke tufafina da gara sanyi huɗa. Amma abinda muna yi a tambayar baƙi, shi sonawan ake wanke tufafi a shekara ko a wata ko a sati, ko kuma yayi kashi yayi wanki sonawan yake wanke tufafi ya fahimci. Idan sonawar yake wanki a shekara ne, ya danganta ko wata. Ana wanke sai bayan wata biyu ko wata ɗaya ɗan kwana dai, sai wuta razan yayi fiska, yayi samu. Amma kuma da ina wanke, ina kallon yanayin dauɗan da sani, haka yake. Kantan siyarwa, yi kama maka. Idan yana son wanki, wani loƙacin ma har wanki yayi, haka ɗan taka yake.